Haƙiƙanin gaskiya, ni na kasance ina matuƙar son miyan kuka. Miyan kuka wata miya ce wanda ake yin shi ta hanyar soya kayan miya. Idan mutum ya gama soya kayan miya sai ka saka mai magi, gishiri daddawa, da garlic da jinja, kana da nama ka sassaka sai kaɗan soya kayan miyan. Bayan ka gama soya kayyan miyan, sa'an nan sai ka zuba mai ruwa. In ka zuba mai ruwa sai ka bari ya tafasa, ya tafasa, ya tafasa sosai har sai ruwan ya fara ƙone wa. Bayan ya tafasa sosai sai mutum ya zo ya zuba, ya kaɗa kukan ya zuba a ciki. Kai ta kaɗawa, kai ta kaɗawa saboda gudun kada yayi gudaji-gudaji. Bayan ka gama sakawa sai kaɗan bar shi na lokaci kaɗan, idan yanuna kaman na awanni sai ka sauke shi. To ita dai miyan kuka, miya na da nake so. Yawanci anfi cinshi ne da tuwo, wasu yankin kuma sukan ci shi ne da tuwon shinkafa, amma dai miyan kuka tafi dadi da tuwo kuma wasu ma sunfi son shi ne a matsayin dumame Kai ta kaɗawa, kai ta kaɗawa saboda gudun kada yayi kutaji-kutaji. In aka tafasa tuwon da ya ragu, a samu a dora kukan a wuta to ita dai miyan kuka, miya na da nake so. Yawan ci an fi shan shi ne da tuwo, wasu yankin kuma sukan ci shi da tuwon shinkafa. Amma dai miyan kuka ta fi daɗi da tuwo kuma wasu ma sun fi son shi a matsayin dumame. Watan washe gari za'a tafasa ragowan tuwo da ya ragu. Naka tafasa tuwon da ya ragu sai a samu a ɗora kukan a wuta. Saboda ba su da halin siyan kayan miya ko kuma ba su da halin siyan wasu ababen amma ita miyan kuka gaskiya abu ne wanda yana da albarka sosai kuma wallahi ana farin ciki idan aka yi shi. Domin za ka ga yara suna tsalle, suna ihu, suna jin daɗi idan an dafa miyan kuka. Ita nan miyan kuka dai abu ne wanda ko min rashin kuɗin ka dai za ka samu ka ba wa iyalin ka su ci. Shi wannan miyan kuka tana da daɗi in aka yi shi da kyau. Ko ba a yi shi da kyau ba gaskiya bata daɗi. Kuma miya ce wanda bata buƙatan kuɗi da yawa. In kana da kuɗi da yawa ka yi shi da iya kuɗin da kake shi ko ba ka da kuɗi da yawa, a hakan zaka iya yin miyan kuka. Kuma kowa da kowa ya ji daɗin miyan kukan nan ba tare da an yi ta ƙorafi ba akan rashin daɗin shi. Domin ita miya ce wanda bata wani buƙatan kuɗi sosai. Da kuɗi ƙalilan za ka iya dafa miyan kuka. Lafiyayya, ka ci ka ƙoshi ko ka gode wa Allah.

Ina kasance ina kallon inuwa ta wani zubin ina tafiya. Inuwa wani abu ne wanda idan ka shiga rana za ka ga wani abu yana ɗan bin ka. To wannan shi ne ake kira inuwa. Kwatan kwacin kai ɗin ne ka na ka shiga rana kuma ga ka inuwa ka yana bin ka. Ita inuwa, so da yawa za ka ga yara suna tsoron inuwa da sai da gara na suka ga inuwa sai sai ta ihu sun ga inuwa, sun ga inuwa yana bin su za su ga kaman ana bin su ne. Alhalin ba mutum ba ne kai ɗin ne dai inuwar ka ita take bin ka ba wai wani ke bin ka ba. So da yawa da daddare in aka kawo ta kuma aka ɗauke wuta za ka ga inuwar mutum ta, ta fito. To irin wannan dai za ka ga so da yawa yara suna ɗan tsoro domin ba su cika son su ga abu yana bin su ba. Za ka ga yara da yawa da sun ga inuwa za su fara tsitsiriwa suna tsoro sun ga abin tsoro. Alhali ita inuwa ba wani abu ba ce kawai dai kwatan kwacin mutum ne. Ita inuwa kuma yawanci za ka gan shi wani zubin ya kai ka tsayi, wani zubin ya kai ka gajarci bai kai ka tsayi ba wani zubin kuma ya fi ka tsayi. So a kan yi amfani da inuwa ne domin gane lokuta domin gane lokaci a ƙasar Hausa. So da yawa idan inuwa ta kai rabin jikin ka ko kuma an ce ta kai daidai wurin wuyan ka to an san lokacin sallan azahar yayi rana ta fito kenan rana ta yi tsakiya. Idan kuma inuwa ta kai rabin jikin ka to wannan lokacin musulmai sun san lokacin la'asar ta yi lokacin sallah na ƙarfe huɗu kafin amma yanzu saboda zuwan agogo gaba ɗaya an watsar da wa'inan ilimin makon an dawo ana amfani da agogo domin ana ganin agogo tafi inuwa bada lokaci mafi ma'ana. Ita inuwa dai so da yawa za ka ga mutum yana tseyon kallon shi gaskiya domin daga ka ga abu yana bin ka dai za ka ɗan wai gaba ya ka ga kome mene ne yake kallon ka.

Ni dai a gaskiya a matsayina na mace, na fi son tufafin auduga domin tufafin auduga ya fi bada iska, ya fi bada ma'ana. Bisa tufafin silik shima ba laifi amma na auduga mafi yawa ya fi bada iska, ka fi jin daɗin tafiya da shi, ka fi jin duk wani harkokinka da kake son ka yi da shi. To da yawa ma, um, ana so mutum ya kwanta an fi son ya saka tufafin auduga akan tufafin silik. Domin tufafin auduga za ka fi shan iska a cikinshi ba tare da ka takura ba. So da yawa ma a kayan da mata ke sawa, wanda ake kira pants, wanda suke sawa a jikinsu a can maransu to shi wannan pants din an fi son na auduga akan na silik domin na auduga ya fi ƙara wa, um, mazaunin mace lafiya akan na silik ɗin. To tufafin auduga gaskiya ana yin shi ne daga itace na auduga, wanda daga nan za'a, za'a, za'a hahaɗa shi, a sassauya shi sai ya kasance tufafi. Ita tufafin auduga abu ne mai muhimmanci sosai a ƙasar Hausa. Ana jin daɗin harka da shi kuma sau da yawa ba a samun matsala sosai.

Ni na kasance ina goge hakora na su biyu a rana, so dayawa nakan goge shi da safe sa'annan da dare kafin in kwanta. Goga hakori abu ne mai mahimmanci sosai wanda ana buƙatan mutum ya yi shi da kyau domin yana inganta hakori yana ƙara wa hakori lafiya. Mafi a ƙasarima likitocin lafiya sun ce mutum ya ri-- ya nema abun goge hakori mai kyau wanda zai yi amfani da shi domin lafiyar hakori shine lafiyar jiki. Hakori wani abu ne a jiki wanda muna son ya zama pes pes kuma ya zama fari sol domin in ka samu lafiya kamar hakorinka ya samu lafiya ne. So ita hakori ana son ka goge shi safe da yamma domin in kana yin haka za ta inganta lafiyar hakorinka ba ruwan ka da zuwa asibitin. Hanyoyin da ake gyaggyara hakori da irin hanyoyin da ake bi domin a ƙara wa hakori lafiya da inganci akwai polishing and scaling wanda za a je asibiti ayi amfani da wata na'ura wani na'ura babba sai ayi amfani da shi domin a wanwanke hakorin a kankare maka duk wandaitin da take ɓoye a cikinta. Ita polishing and scaling kenan. Hakori abu ne mai mahimmanci sosai waɗanda masu kiwon lafiya suna ba mu suna ba mu goyon baya a koda yaushe mu ƙara neman lafiyanshi, mu ƙara gyara shi, mu ƙara tabbatar da kyan shi domin in ka kula da hakoranka sosai in ka kula da su da kyau ba ruwan ka da zuwa asibiti. Ba ruwan ka da ciwon hakori. Son dayawa zaka ga mutane suna tashi da ciwon hakori ko kuma in ce suna samun ciwon hakori akai akai to yawanci abin da yake kawo wa rashin wanke hakori ne da kuma rashin kiyaye dokokin da ya kamata. In ka ci abinci in abincin ya shiga cikin hakoranka to akan so ka yi amfani da abin da ake kira toothpick domin ka fitar da wannan abin da ya ɓoye ko kuma namanin da ya ɓoye a cikin hakoranka. Domin zaman wannan abin a cikin hakori tana kawo wasu abubuwan da za su zauna a hakoranka kuma ka kasa cirewa. Bayan lokaci da yawa abubuwan nan za su taru su zama cuta gaba ɗaya kayi ta neman magani domin ita hakori bata cika son datti ba. Da zarar an sami dattin da ta ɓuya a cikin shi to takan haifar da wani cuta ne wanda a hankali zai fara rami a cikin hakorin da kuma hakori ya fara rami shi kenan an fara samun matsala. Ita dai hakori ana son shi ya zama tsabtsab ba tare da yana da matsala ba domin ya ƙara lafiya da kuma ingancin jiki. Ciwon hakori kam abu ne wanda ba'a so. Yana da matukar zafi. Ita ciwon hakori yana da matukar zafi sosai. Ita wannan ciwon hakorin wasu suna amfanin da suna fama da hakorin su ta riƙa rawa. Hakorin zai ta rawa ka ɗauka kaman zai fitane sai sun je asibiti a cire masu. Wasu kuma za ka ga rami hakorin zai yi. In hakori tayi rami? To dai a je asibiti a ci cike masu shi domin bazasu iya bacci ba. Da iska ya shiga cikin wannan hakorin shi kenan. Sunyi ta fama kenan da matsala. Da iska ya shiga ko kuma suka ci abu mai zaki ko kuma suka ci wani abu da ake kira cakulet to wallahi wannan hakorin ba su ba lafiya domin ita wannan ramin da take a hakorin to ana neman a samu a magance shi akan lokaci. Ita ciwon hakori ta haifar da abubuwa da yawa domin baka kula da hakoranka da kyau ba suna iya kawo maka cikas a rayuwa. Suna iya ɓata maka lamari suna iya suna iya kawo maka matsalo-- nanin za su hazo ba. Ita hakori ana son kana kula da shi.

Abubuwa da yawa suna saka ni dariya, daga cikinsu akwai in mutun ya faran tamin rai yana saka ni farin ciki da dariya. To dai, yawanci abunda yake saka ni dariya muna kallon comedy. Comedy wani abu ne wanda zaka gan muna sakawa a waya ko a YouTube ko a WhatsApp status haka zaka ga abun ban dariya ne. To in na kalla wannan ina shaƙatawa nai dariya. Sa'annan in yara suna yin abubuwan su na ban dariya, shi ma yana saka ni dariya sosai. Sa'annan sau da yawa in nazo wucewa na ga wani abun ban dariya a garin wucewa na ko kuma a kasuwa ko wani magana ne aka yi na ban dariya to na kan yi murmushi tun da ina waje ne bazan iya kyalkyacewa ba kada aɗauka ko wani abu ne. Domin ƙyalƙyacewa da wa da dariya a cikin mutane abu ne wanda bashi da kyau. Kare dai in kana gida kai kaɗai, kayi dariya haka kafin mu kalanka. Nan kana wajen, ba'a nan kayi dariya yan da ya kamata ita dai abubuwan da yake saka ni dariya suna da yawa gaskiya. Abubuwan da yake saka ni farin ciki suna da yawa sosai. Wani sanda nake makaranta, wani lecturer wanda idan ya shigo yakan bani dariya domin zaka ganshi ya shigo a rikice. Muna kiran wannan lecturer ko kuma wannan malamin nan namu na karatu malamin Gombe, malam Gombe, Professor Gombe. To, to wannan shi wannan malamin kullum a firgice yake shigowa a ruɗe. Kawai dariya zan tayi domin kullum zaka ganshi a birkice ba natsuwa tattara da shi.

A'a gaskiya bamuda Wi-Fi a gida, ta Wi-Fi gaskiya bamuda shi. A wurin aiki dai munada Wi-Fi muna amfani da Starlink wanda yake bamu Wi-Fi muke samu, muke iya taɓa yanar gizo domin muyi duk wani abunda zamuyi. Amma a gida bamuda Wi-Fi sai dai mukan siya data, mobile data daga wurin network providers kamar su MTN, Glo da Airtel. To a nan muke samu, muke siyan abubuwan da muke amfani dashi domin taɓa yanar gizo. Amma Wi-Fi babu gaskiya a gida. Masu kuɗi yawanci su zakaga suna saka Wi-Fi a gida domin Wi-Fi tafi tsada. Starlink ɗaya na wurin aikin mu, sun kashe kusan ɗari, dubu ɗari da hamsin. Kuma duk wata akan saka mai abin nan, sai akanyi recharging ɗin shi don it is unlimited irin babu iyaka. Akanyi amfani dashi duk yanda akeso. So shi kam gaskiya yanada tsada. Amma wanda muke amfani dashi a gida baya buƙatan wani kuɗi mai yawa. Dan dubu ukun ka, dubu biyar ya ishe ka a wata. Kai amfani dashi ka more ba tare da kasamu wasu matsala ba. Domin duk ɗaya ne, kuma shi kusan duk ɗaya ne. Duk da ita Wi-Fi ta fi mobile data ƙarfi bata kawo matsala. Za ka ga za ka yi ta browsing ɗin ka ba tare da wani damuwa ba. Kana abubuwanka ba tare da wani shukku ba ko wani abu. Cikin sauƙi zakayi abubuwanka amma da Wi-Fi na min dazaka, ba abunda bazaka iyayi ba. Mobile mobile data ne akwai iyaka a wasu abubuwan gaskiya. Haka, munfi jin daɗin Wi-Fi akan mobile mobile data.